Eh, ina amfani da wayana kusan sau goma a rana. Ko ince koda yaushe ma ina amfani da wayana saboda dashi nake karatu kuma sannan ina harakoki na yau da kullum abunda ya shafi na'urar sadarwa ta yanar gizo da kuma harakokin ajiya na banki ta yanar gizo.

Eh ina bada ra'ayi na aiki gwargwadon yanda al'umma ke bukatan shawara na akan wani lamari nasu, na kasuwanci ko wata kungiya. Ina bada ra'ayi gwargwadon yanda nake dashi.

Eh bana sanya bel kullum a rana, saboda akwai kaya na waɗanda basu da bel. Kaya na ɗaya ne suke da bel kamar kala goma cikin kaya na masu bel kala bel mara bel. A duk bayan kwana biyu nake saka kaya mai bel, a duk kwana ɗaya insa kaya mara bel.

Eh ina son abinci mai yaji, amma dai gaskiya ban cika son abinci mai yaji ba saboda ina da ulsa. Amma sometimes aka-aka ina cin abinci mai yaji idan yaji baiyi yawa a abinci ba, kuma abinci indai ansa yaji ba sosai ba yana da daɗi sosai.